Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ina shaƙatawa lokacin hutu in an bada hutu, a lokacin ina samu in yi abubuwan da dacan lokaci baya ban dama in yi, misali na farko irin eh wasanni da kallo, kallon talabijin da irin wasanni haka ko game haka. To lokacin in bana hutu ba bana samun dama da kuma ziyara. In lokacin hutu ya yi ina zuwa ziyara gidan ƴan uwan mu wanda za a haɗu da ƴan uwa da abokanan arziki wanda aka daɗe ba a haɗu ba. Shima a lokacin hutu ina samu wannan lokacin. Sai kuma ana muna zuwa gurin shaƙatawa inda ake eh za a ga abubuwan motsa jiki da sauran su da irin eh abubuwan shaƙatawa dai wanda illa mutum zai je swimming pool da sauran su haka. Gaskiya lokacin hutu shaƙatawa yana bada armashi sosai wanda wani sa'an amma sai ka dinga tunanin ma dama ba ra a koma hutu ba.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, mubi da daman lokuta ina da, ina karatu kafin na kwana ko kafin nayi bacci. Inda nake yin karatu na religious wato karatuna addini da kuma na local karatun gargajiya da kuma karatun modern, modern, modern karatu wanda irin karatun boko haka zan buɗe littafi. In karatun addini ne zan buɗe Alqur'ani na zan yi karatu in samu ko izu guda goma ne zuwa ashirin, ashirin in samu in karanta. In fi da dama dai ba wuce izu biyar ko goma in samu in karanta. Sa'an nan zan ɗauki karatun da aka mun a school zan boko wato anihin zan karanta in bishi inda ban gane ban kara duba in yi bincike a kai ko a cikin waya ne in yi amfani da ChatGPT ya ƙara mun bayanai ko kuma in yi following ta Chrome in searching ta Google wanda za ka ga bidiyo wanda ya yi magana a kan wannan ma calculation ne za ka ga ka same shi a can ciki. To, gaskiya ina karatu matuka kafin in kwanta bacci ina karatu.

Wane lokaci na rana kake fisu? Lokacin da na fisu a rana shine da yamma, kokuma in ce mafi da dama da daddare sabida lokacin nake samun hutu in zauna, lokacin ma in na sa wayata a caji, na riga cika wanda zan buɗe social media in dinga kallo kuma, eh, ranan da na fi jin daɗi shine ranan, eh, Lahadi sabida shi ba inda nake zuwa a rana yana zama rana hutu ne. Rana hutu ne wanda inda daddare zaka ce wa ina free ne, duk wani abun da zanyi abun da ya zo daga zuciya na ne ba wai abun da ya zaman mun dole shine a aikata ba. Sabida haka lokacin da na fisu shine ranan Lahadi da yammaci irin, bayan, bayan, eh, dina. E, bayan dina lokacin ne na fisu.

Kana kallon inuwar ka? Eh to, a dai yanzu dai gaskiya bana kallon inuwata. A daɗe ina yawan kallo, inda a wani sa'in ma in da irin yammaci ne ko kuma da daddare, in wuta ya ɗan haska naga inuwa nakan ji tsoro. Amma dai yanzu gaskiya bana kallo, sai lokaci kaɗan kaɗan ɗaya ɗaya. A lokacin da nake kallo kuma shine in ina naɗan sa kaya haka babu madubi a kusa, ban duba madubi ba in ina gyagara da jiki. Wani sa'in indai inuwata tana ta gaba na nakan kalla inga yanayin da na zauna. Eh, in kayan ya mun kyau ko bai mun kyau ba ina duba inuwa. Amma dai asali inuwata ina kallo ne a da, amma yanzu dai gaskiya bana kallon inuwata, gaskiya.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh, gaskiya ba ma sa uniform saboda aikin ba wai aikin da yake buƙatar uniform bane. Ibin za ka iya amfani da kaya na gida wanda ake amfani da shi a gida domin sawa a gurin aiki. Bawai aikin da yana lalle-lalle sai mutum ya sa uniform bane sabida, eh, sa uniform din ma zai zama wani takura ne daban wanda zai kawo matsala. Gaskiya a gurin aikin mu dai ba a sa uniform. Kowa yana zuwa da kayan shi ne amma dai ana so ka yi dressing mai kyau wanda inangan ka za su san cewa ka yi dressing mai kyau wanda zai fito da kai kuma mutane su ganka suyi sha'awar ka saboda a samu a ci da gurin aikin gaba.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukan hotuna. Eh, inda ina muka, amma dai ba kasafai nake ɗaukan hoto ba. Inda nake ɗaukan hoto gurare biyu ne, na ɗaya, gurin kwallo. A tim ɗina wanda nake in muka je a say tim zamu shiga field wani sa'in aka ce a yi general hoton damanni general hoto nake shiga. Nakan shiga a ɗan mammana hotuna inji daɗi saboda, hoto wani sa'in in ka lura ka duba ka ga cewa abu ne wanda yake tuna baya. Ni ina ɗaukan hoto matuka. Sai kuma a guri na biyu in ina, eh ana biki haka, na taron al'umma haka, an shiga ana ƙoƙari a yi hoto ko wa yaji daɗi, to wannan hoton ma tanan shi ina shiga. Hoton da dai nake shiga gaskiya hoto guda biyu ne, ko dai hoto na, eh, tim ɗina wanda nake buga kwallo, ko kuma hoto idan ana wani sha'ani ko biki inda mutane sukan taru su yi hoto, ni ma sai in shiga a yi hoton da ni.

Me kake yi na farko lokacin da ka isa ofis? Gaskiya, da yake ni dai ba aikin ofis nake ba. Masana'anta ne wanda, kawai yana kaman shago ne toh anan muke yin komai. Sabida haka ba aikin ofis nake yi ba. Masana'anta ne haka wanda ana yin abubuwa kala biyu daban daban wanda haka muke ci gaba da al'amura a gurin. Ba ofis bane, balle in ce, abin da, abin da nake fara yi. Amma dai a masana'anta na inda nake, abin da nake fara yi a gurin ina fara yin shara ne. Ina yin shara, in gyaggyara gurin, sa'an nan in fito, a fara abin da ya kamata. Daga nan kuma sai ga taimakon Allah ya zo. Allah ya sau-

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki shine, eh, an samu cigaba ƙwarai da gaske inda an ƙaro ababen aiki ko kuma instrument, eh, wanda ake yin aiki da su. Shi ma an samu wannan, eh, nasarar. Kuma nasarar da aka samu shine, a, an ceto yara wanda aka yi shigo da su harkan, an ceto su daga sama yara 'yan iska.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To, wuraren da nake zuwa, tafiyan da nake zuwa gurin, eh, ina hawa abun hawa ne mashin ko kuma keke NAPEP wanda zan hau. In yi tafiya mai tsawo, in yi tafiya mai tsawo sannan daga bisani in kai inda zan je. To, daga baya da na ga cewa kuɗin mota akwai expenses da sauran su, sai na dawo cikin mutanen nake, na siya keke wanda da keke shi nake zuwa duk inda zan je hankali kwance. Daga inda nake zuwa wuri me nisa, kila wani sa'in makaranta zan je, daga, eh, Rigasa in tashi zuwa unguwa rimi cikin 30 minutes naje ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma jiran wani ko kuma wani abu makamancin haka. Sabida haka, ta haka ne nake tafiya zuwa wurare. Yafi sauƙi da keke na nake zuwa.